Wani lokaci kake wanke kayayyaki? Wane lokaci ne kina iya wanke kaya? Kina wanke wa da safe ko kina wanke wa da yamma koko da rana kike wanke wa? Ni kam ina wanke kaya da safe. Idan na wanke da safe sai in shanya su a waje suna bushewa daga safen nan har zuwa rana sai in kwashe su in sa a cikin ɗaki. Wayanda kuma ba su bushe da rana ba sai in bar su har yamma su don su bushe. In kuma shigar da su a cikin ɗaki in nanna dasu in sa cikin jaka. Mama na kuwa ba ta son wanke da sassafe. Ta fi so a wanke mata da yamman dare sannan da safe sai a shanya ta don ta sha rana da rana. Idan kuwa ta bushe sai mu kwashe su a cikin ɗaki. Baba na kuwa saboda irin kayan da yake sawa ya fi so shi ma a wanke mishi da yamma. Idan aka wanke da yamma sai a shanya su da yamma sannan za su bushe da daddare sai mu bar su daga rana na fitowa da safe kaman karfe tara ko karfe goma suka buga. Idan ranan nan ta buga kayan nan zuwa karfe goma sannan mu kwashe su mu shigar da su a cikin ɗaki don baya son kayansa su kokode. Da haka ya fi son a wanke masa kaya da yamma. Ni ko kayana ban damuwa shi yasa nakan wanke da sassafe. Idan na wanke da sassafe sai in shanya. Sadiya kina son wanke kayayyakin ki da safe ne koko kin fi so ki wanke da rana? Ai kin fi so ki wanke da rana ko? Ni ma na fi son wanke da rana idan kayan yara ne. Amma kayana na fi son wanke wa da safe. Kayan yara kuma na fi son wanke wa da rana sai in shanya su kafin yamman sun riga sun bushe sannan in kwashe su in shigar da su a cikin ɗaki. Da haka bana cika gajiya saboda kayan yara ba su gajiyar da ni a wurin wanki. Kayan yara na kuma ba su da yawa saboda ina wanke wa kowane rana ne da haka bana bata lokaci tunda wanke da rana yana sa ni gajiya sai in rika wanke wa kowane rana da rana. Idan na wanke, ah chan kafin awa ɗaya na riga na gama saboda kayan ba su da yawa sanda kowane rana nake wanke wa. Idan na fara karfe goma sha biyu na rana kafin goma shi-- kafin karfe ɗaya na riga na gama sai in shanya su. Karfe uku ko huɗu sun riga sun bushe sai in kwashe su cikin ɗaki. Haka nake wanke kayan yara na. Kayan maigida na kuma shi ma nakan haɗa da kayana in wanke su da safe saboda kayan sama ba su damuwa ko da safe na wanke ko da rana na wanke ba su da damuwan nan. Idan na shanya su suna bushewa a cikin lokaci. Da haka na fi son wanki da safe.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Menene kake so ka yi a ƙarshen mako nan? Ni, ina shirin hutawa ne. Babu wani aikin da zan yi sai dai hutu. Aikina, zan gama yin aiki ranar Juma'a, ƙarfe hudu na yamma. Idan na tashi daga wurin aiki, babu wani abun da nake son in yi kuma daga Asabar har Lahadi. Hutu kawai zan riƙa yi har sai ranar Litinin idan na koma aiki. Ke fa, za ki yi hutu ne a ƙarshen wannan makon ko me za ki riƙa yi? Na mamanta ina da wani gayyata zuwa wani biki ranar Asabar. Ban da hutawa ke nan. Zan je wurin bikin nan ranar Asabar da kuma Lahadi. In fara shiri don zuwan aiki a cikin sabon mako. Amma ƙarshen makon nan gaskiya ban da hutu. Ni ko ina son hutuwa ƙarshen mako ba kaɗan ba. Duk kowane ƙarshen mako idan ya iso bana yin kome sai dai kwanciya, sai dai cin abinci, sai dai ko abokai na idan suka kira ni sai mun fita yawo, mu je mu siyo abinci a inda ake sayar da abinci, mu zauna mu ci ko kuma mu je, ah, mu je yawo. Wani lokaci sai muyi tuƙi mu je inda mutane sukan haɗu don wasa. Mu je mu zauna wurin muyi wasa. Wani lokaci kuma sai mu tafi bakin teku. Mu je mu zauna bakin teku muna kallo muna wasa a gun a bakin teku. Haka nake yi kowane ƙarshen mako. Amma kan wannan ƙarshen mako, zan je biki ne kuma ban da hutu sai dai biki Da idan na je wurin bikin nan, zan jan haɗu da wayen su 'yan ajin mu da yawa suma za su zo wurin. Da haka ƙarshen watan, eh, ƙarshen makon nan za ta yi dadi sosai. Da mutanen da na daɗɗe ban sake ganin su ba zan gan su a ƙarshen makon nan. Duk kowa na shiri sosai don ƙarshen makon nan. Kowa na so ya gan kowa. Idan na je wurin, zan jan gan a kwai wata ƙawana da ban taɓa ganin ta ba tun da muka gama makaranta. Shekaru goma kenan yau. Idan na je bikin nan a ƙarshen makon nan za mu je mu haɗu, mu sake taɗi, muna dariya, muna tunawa da baya. Da haka ƙarshen makon nan za ta yi dadi sosai.

Wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka ne ka fi son rikewa duk inda zaka tafi? Ni ina so rike ƙaramin jaka wanda nake sa kayan kwalliya na kamar jan baki da man baki da kuma madubi da waya na. Shikenan abin da nake sa da kuɗin da zan yi amfani sai ta shiga ciki, shi ya sa nake son rike ƙaramin jaka duk inda zan tafi. Sai dai ko idan zan je wurin da zan kwana ne sai in rike babban jaka saboda in sa riguna na a ciki da duk kayan da zan yi amfani. Amma ban da haka na fi son rike ƙananan jakunkuna duk inda zan tafi. Dan bana son abinda zai mun nauyi kuma ya matse mun. Shi ya sa nake son rike ƙananan jaka. Duk su, ah jakunkuna na duk ƙanana ne. Irin jakan 'yan mata wanda suke sa kayan kwalliya a ciki. Hakan ni ma na so rike kaya, ah ƙaramin jaka duk inda zan tafi. Idan zan je ofis sai in rike ƙaramin jaka. Idan zan je ofis ina rike jaka biyu, ƙaramin jaka da ɗan babba wanda nake sa abinci a ciki. Idan ko zan je yawo ne sai in rike ƙaramin jaka guda ɗaya. Idan zan je gida wurin iyaye na lalle ba zan dawo ranan ba sai dai in rike babban jaka in sa riguna na a ciki wanda zanja in canja idan na kwana. Salin nan idan na tafi maka nakan saya ne shi ya sa nakan rike jakan sa kudi da kuma jakan sa takaddu na. Shikenan jakan da nake rike wa in je makaranta. Idan ko zan je yawo ne sai in rike ƙaramin jakana da dai kudina a ciki da waya na a ciki da madubi da kayan kwalliya a ciki. Shikenan ina min sauƙin dokawa saboda bana so ina yawo ina rike jakan da tana mun nauyi. Na fi son ƙaramin jaka ne. Ke Fa sadiya kina son ƙaramin jaka ko kina son manyan jakunkuna ne? Ai kina son manyan jakunkuna ko? Hmm. Me kike sawa a ciki haka? Oh! Na tuna kina da laptop ko? Shi ya sa kina rike ƙaton jaka saboda kirike iya sa laptop da sauran na'urori, na'urorin ki a ciki. Oh! Ni bana yawo da laptop. Laptop ɗina. Ina jin daɗin rike ƙaramin jaka sosai don ba shi da wahala, ba shi da nauyi kuma baya ba mutum wahala baya matse mun. Sai in rike ƙaramin jakana duk inda zan tafi. Ta fi mun sauƙi a haka.

Sau nawa kake share dakin ka? Sau nawa kike share ɗakin ki Safiya? So ɗaya, so ɗaya kaman so ɗaya a sati ko so ɗaya a rana ko ko so ɗaya a wata ko ko so ɗaya a shekara. Ni kam ina share ɗakina so biyu a rana. Idan na tashi da safe sai in share kafin in tafi wurin aiki can da yamma. Idan na dawo sai in share kuma. Amma idan na share bana sake sharewa sai bayan kwana biyu. Haka nake shara. Da haka a cikin sati ina sara so uku ko so huɗu a cikin sati. Eh, ina son yin shara sosai. 'Yar uwana ce ba ta son yin shara. Shi sa idan ban share ba, ita ma ba ta sharewa. Amma ni na riga na ce zan riƙa sharewa so biyu a rana. Wani lokaci kuma kam idan na share yau, dole in sake sharewa gobe domin wuri ya yi datti. Amma wani lokaci idan na share so ɗaya bana sake sharewa domin idan na je aiki bana dawo ba sai bayan kwana biyu. 'Yar uwana kuma ba za ta share ba. Da haka ina sharewa so biyu a rana, sannan ba zan sake sharewa ba sai bayan kwana biyu. Idan na dawo gida sai in share. In na share kuma na tafi wurin aiki bana sake sharewa sai bayan kwana biyu. Haka muke yi. 'Yar uwana ko don ba ta son yin shara sai ta bar ɗakin haka. Ɗakin zai zama da datti yana jira na. Sai na dawo wurin aiki sai in share da safe, in tafi, in koma aiki, in dawo, in share da yamma sai in sake komawa. Ban damu ba in riƙa share ɗakina kowane rana idan ina nan a gida. Zan riƙe sharewa kowane rana a cikin mako kaman sau bakwai kenan a cikin mako ko ko sau goma sha huɗu. Eh, so biyu kenan kowane rana. Ya zama sau goma sha huɗu kenan a cikin mako. Ko ni ban damu ba zan riƙa sharewa don ina son shara sosai. Amma don ba na cika zaman gida sai in share sau biyu a rana in koma aiki, sai ran da na dawo kuma sai in sake sharewa. Mama na ko a can gidanmu a kauye muna shara kowane rana sau biyu. Don mutane suna shiga suna fitowa a ɗaki. Ɗaki ko yana yin datti. Da haka dole mu dinga sharewa da safe mu sake sharewa da yamma. Ko wane rana ba ta son ma datti ta dinga gani. Wani lokuta ma sai ka ga ta doka son siya ta fara shara da tsakan rana. So uku kenan a cikin rana. Duk wannan ba ya damun ta. Ta fi so ta share ko dama sau goma ne ta fi so ta share kaɗai. Ba ta son ta riƙa ganin datti. Shiyasa tana son shara sosai. Wani lokaci sai mu yi shara a gidanmu so huɗu a rana ɗaya. Don wani lokaci idan yaran yayana suka zo sai su riƙa yadda datti suna yadda bola a cikin ɗaki. Mu ko don ba mu so mu riƙa ganin dattin nan sai mu riƙa sharewa. Muna bin bayan su. Muna sharewa. Muna bin bayan su domin mamana ba ta so ta riƙa ganin datti. Shi ya sa muke sharewa so huɗu. Wani lokaci ma sau biyar ko shida. Duk lokacin da yaran nan suna nan. Amma idan ba su nan muna sharewa sau biyu ne a rana kacal, da safe da kuma da yamma. Idan mun share haka toh ya ishemu kenan.

Kana fin son kofi ne ko shayi? Wanne ne kafi son sha? Kofin da ma babu madara a ciki, ko dai kafi son shayi ne? Ni kam duk ina son biyu nan amma na fi son kofi. Ko da madara ko babu madara. Na fi son rika shan kofi. Wani lokaci ma sai in haɗa masa kaya kuma a ciki kamar su lemu da suga sai in sa su a ciki in sha. Duk wannan yana sa kofin nan ya yi daɗi sosai. Wani lokaci sai in sa masa madara, ah wato kofi mai madara kenan. Yana da daɗi sosai shiyasa na fi son shan kofi da in sha shayi. Idan na sha shayi wani lokaci.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Na rubuta rahoto ne sau uku a cikin sati a wurin aiki. Idan na je aiki ran Litinin da ranar Talata sai in rubuta rahoto na kwana biyu ɗin nan. Ranar Laraba da kuma Alhamis sai in rubuta rahoton su ranar Juma'a. Sannan zan rubuta rahoto na uku nakan rubuta na makon ne gabaki ɗaya Daga abin da ya faru daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a sai in rubuta su a cikin rahoto guda. Sannan kwana biyu biyu rahoton su guda ya zama rahotonnai guda uku kenan da nake rubutawa. A cikin mako rahotunnai uku, a cikin wata kuma nakan rubuta rahotannai guda goma sha biyu. Ko wato kowane idan muka je aka kai mu cikin lab duk idan muka yi practical muna rubuta rahoto. Idan kuwa aka kai mu wani sashi mu je mu duba wani abu da aka koya mana a cikin aji sai idan mun dawo malaman za su ce mana mu rubuta rahoto mu ba su su kuma sai su yi maki su sa mana a cikin, ah a cikin gwadawan mu duk waɗannan rahotannai suna tambaya. Amma yanzu da na fara yin aiki shine nake rubuta rahoto sau uku a cikin, a cikin mako. Kefa Sadiya kina rubuta rahoto? Idan kun je wurin aiki ana tambayen ku rahoto ne a wurin aiki? Oh kuna rubuta rahoto ku? Sau nawa kuke rubuta rahoto? Sau ɗaya a sati. Kuna rubuta rahoto sau ɗaya a sati ko? A kuna, kuna jin daɗi kenan ashe tunda kuna rubuta rahoto sau ɗaya ne kawai a sati. A cikin wata kuna rubuta sau huɗu kenan ko? Yana da kyau sosai ni don bana son rubuta rahoto. Rahoto yana bani, rubuta rahoto yana bani wahala sosai. Shi sa na fi son sau ɗaya a cikin mako ko kuma babu gaba ɗaya kaɗan in rubuta. Amma don ya zama dole ne rubuta rahoto to na fi son in rubuta sau ɗaya a cikin mako. Amma kan a wurin aikin mu ya zama dole in rubuta rahoto sau uku a cikin mako. Ko wani mako duk makon da ban rubuta rahoto sau uku ba sai in samu damuwa da shugaban aikin mu. Saboda ya fi son rahotunnin nan guda ukun nan. Idan ma na rubuta biyu ne ban rubuta ɗaya ɗin nan ba sai mu samu damuwa da shi. Shi ya sa ko wane wata nakan tabbatar cewa rahotonnai na duk sun kai goma sha biyun nan. Ko wane mako sai in rubuta rahotannin guda uku nan. Ko wani mako. Don bana son wani damuwa da shugaban wurin aikin mu. Amma Abdul a wurin aikin su ba su ma rubuta rahoto gaba ɗaya. Ya taba gaya mun ba su wani rubuta rahoto ko ɗaya a wurin aikin su. Haka suna zuwa aiki suna dawo babu rubuta rahoto ne. Hanace zan fara aiki a wurin aikin su don bana son in rika rubuta rahoto. Amma kan ya zama dole ne ina rubuta rahoto sau uku mako na rika na saba. Shi sa bana jin wani damuwa bana jin wani nauyi kuma na rubuta rahotanni a wurin aiki. Da haka zan zauna a wurin aiki na sai ran da na samu wani aiki da ke biyana da kyau wanda kuma ba za a tambaye ni rubuta rahoto ba sai in rika hutu bazan rika rubuta rahoto ba.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ni ina amfani da hanaye na guda biyu. Bana zaba wanda zan yi amfani da ita. Amma idan ina so in yi rubutu, na fi son amfani da hannuna na dama. Don da shi na koya rubutu da shi. Amma idan na aiki, ina amfani da hanaye na biyu. Ko ina dafawa ne, ina amfani da hanaye na guda biyu da Allah ya ba ni. Idan ko ina so in ɗauki abu ne, sai in ɗauka da hanaye na biyu. Amma idan abun da zan iya ɗaukawa da hannu ɗaya ne, sai in ɗauka ta da hannun dama. Idan hanun dama ko ta gaji, sai in koma da ita hanun hagu amma na fi son amfani da hannun dama. Yar uwana ta fi son amfani da hannun hagu. Ni ko na ɗan fara koya amfani da hannun hagu saboda ina kallonta tana muke yi. Yaran yayana kuma duk suma hannun dama suke yin amfani da ita. Da haka duk gidanmu masu yawa ke nan muna amfani da hannun dama ne. Hannun dama tana da dadin amfani sosai. Idan ma mutum na amfani da hannun dama, sai ka ji kaman dukkan ka, ta hannun dama ne ke aiki sosai, ta fi hannun hagu yin aiki. Haka kuma masu, ah, aikin asibiti suka faɗa, suka ce duk wanda yana aiki da hannun hagu ne to, ah, kansa ta hannun hagu ne tana aiki sosai. Idan kuma mutum na amfani da hannun dama ne ta rubutu da cin abinci, to kansa ma ta hannun dama ne ke aiki sosai. Kun ga, na riga na saba da amfani da hannu hagu-- da hannun dama. Idan ina aiki ko ko idan ina cin abinci ko ku idan ina rubutu, duk na riga na saba da amfani da hannun dama na. Zan yana da dadin amfani sosai ba kamar hannun hagu ba. Hannun hagu na ba ni wahala yin amfani. Amma hannun dama, dadin amfanin gare shi.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Ni idan ina aiki a cikin ƙungiya bana son a dinga yin fushi, bana so a bani fushi. Shiyasa idan ina aiki a ƙungiya ina son bin ra'ayin mutane. Ko dama nine shugaban ƙungiyar, na fi so in bi ra'ayin mutane in ji ko mene ne suke so. Inkuma gaya masu abinda nike so idan ra'ayina daban ne sai in gaya musu abin da ni ne ke so. Sannan mu kwatanta mu ga ko wanne ne ta fi so kuma wanne ne za ta ba mu abin da muke so.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Hmm ruwan yayan itace, wato kana nufin idan aka matsa yayan itace wanda ake cewa da turanci juice, ina son su sosai. Ko dama kankana ne, ko dama pineapple ne, ko dama apple ne, ko dama mangwaro ne ko lemu, duk ko da wane irin 'ya'yan itace ne, ina son shan ruwan su sosai. Idan ma ruwan na da zaki sosai kamar pineapple da mangwaro, ina son su sosai. Kuma yana bada lafiya idan na dinga sha. Duk lokacin da na rika sha ba fasawa, sai jikina, fatan jikina ta dinga laushe mul, mul, mul kamar na-- bana fitan waje a cikin rana. 'Ya'yan itace sosai don yana da amfani a cikin jikunanmu sai yasa jikunan mu da kuma ah, fatan jikunanmu su yi mul, mul, mul, mul. Duk yana da kyau mu rika shan 'ya'yan itace sosai, idan ma ba muda abunda zamu niƙasu mu cire ruwan, yana da kyau muci 'ya'yan itacen haka. Idan ko ba mu iya matsa su ba musha ruwan, yana da kyau mu rika cin su haka. Akwai wa ensu 'ya'yan itace da ba a iya matsa ruwan su kamar su yalo, sai mu siyo su mu ci su haka. Amma wa enda muna iya matsawa sai mu matsa musha ruwan duk wa ennan suna da kyau da amfani sosai a jikunan.

Yaya kake son zama? Hm, ni yanda nake son zama kaman yanzu, na zauna yanzu sai na ɗauka wani ƙafa na, na aza a kan wani ƙafa. Haka aka ce mata su riƙa zama. Hakan ni ma nake son zama saboda ni mace ce. Idan na zauna, ah, tsakiyan mutane, sai in dauka wani ƙafa na in aza a kan wani ƙafa. Saboda kada in zauna a inda bai kamata ba. Idan kuma ina cikin mota, nakan zauna sai in sa baya na a kan kujera. A wurin aiki ma, idan na zauna sai in sa baya na a kan kujera. Duk lokacin da na gaji sai in sa baya na a wurin hutu na kujerar nan. Amma idan ina aiki ne, sai in zauna, nakan zama a cikin gida.

Kana son bude taga a ɗaki? Idan kana zama a ɗaki, shin tagan ka a bude ne ko ka fi son rufe tagan ɗakin ka? Ni idan ina a ɗaki, na fi son in bude tagana saboda iska yarika shiga. Bana son rufe taga don in na rufe taga iska ba ta shiga. Sai dai idan akwai wutan lantarki sai in rufe tagana, sai in kunna, in kunna fanka. Idan na kunna fanka sai erika hura mun iska.

Kana iya rera waƙa? Ka iya rera waƙa? Wane irin waƙa ne ka iya rerawa? Ka iya rera waƙan musulmi? Ko ka iya rera waƙan Kirista? Ko ka iya rera waƙan masu duhu? Ko ka iya rera waƙan duniya? Wanne ne ka iya rerawa? Ni kam na iya rera waƙa sosai. Muryana na da daɗin waƙa kuma. Idan na rera waƙa sai kaji kamar mala'iku za su sauko. Sai sannan na son rera waƙoƙi sosai. Duk kowane safe idan na sashi sai in rera waƙoƙi. Ina aiki, ina shiri, ina dafuwa ina rera waƙoƙi. Idan ina wanki ne sai in rika rera waƙoƙi. Idan ina tafiya ne ma sai sai in kashe ina rerawa ni kaɗai. Da na iya rera waƙoƙi sosai. Duk maƙwabtana kuma suna son jin inda nake rera waƙoƙi. Wani lokaci sai su kira ni in zo inata rera musu waƙoƙi suna jin daɗi. Wani lokaci ma har biya na ake yi idan na rera waƙoƙi. Ana gaya ta na ko ina in je in rera waƙoƙi sannan a biya ni kuɗi. Duk hanyoyin da nake samun kuɗi kenan ina rera waƙoƙi ko a wurin biki sai in je a gaya ce ni sai in je in rera waƙoƙi a wurin biki sai a biya ni kuɗi.

Kodai wane gidan abinci ka fi so? Wane gidan abinci ne ka, kana fi son cin abinci a wurin? Ko ka fi son siya a bakin hanya ne? Ko ko ka fi son siya a gidan abinci ne? Ni gidan abincin da na fi so shine ake kiransa Chicken Republic. Shi na fi son cin abinci a wurin. Idan na je sai in sayo abincin su. Suna saida shinkafa, suna saida naman kaza, suna kuma saida, ah, wayan su abu-abubuwa kamar su ice cream dadai abubuwa da yawa. Shi yasa na fi son zuwa wurin. Wani lokaci kuma idan nake so, idan ina so in ci tuwo ne da miya sai inje Gwagwa Republic. Su abincin su akwai wata mata da ke saida abinci a bakin hanya.

Yaya kake kawo wa gidanku? Ta yaya ne kake kawo wa gidanku? Idan ka fita yin yawo ko ka tafi wani wuri, yaya kake kawo wa gida? Kana shigan mota ne? Ko kana shigan keke ne? Ko kuwa kana hawan babur ne? Ni idan na tashi komawa gida, nakan, uh, hawo mota daga wuri aiki, sai in je in sauka a maraban unguwarmu. Idan na sauka a maraban unguwarmu sai in hawo babur daga wurin za a kai ni can har bakin gidanmu sai in sauka in biya kuɗi. Wani lokaci kuma akwai wani app a cikin waya ake kiran shi Uber. Sai, eh, in sa inda zan tafi a cikin app ɗinnan a wayana, sannan za a aiko mun da mota da driver ya zo inda nake, ya zo ya dauke ni, ya tafi da ni har bakin gidanmu ya ajiye ni sannan in biya kuɗi. Kawai dai wannan na da tsada wani lokaci shiyasa idan zan kawo gida wani lokaci sai in shiga wani mota akai ni maraba kafin in hawo babur. Amma duk lokacin da nake da kuɗi, idan ina so in kawo gida sai in yi amfani da wannan app ɗin da ake kira Uber sannan za a turo mun da mota ya dauke ni har ƙofar gidanmu. Wani lokaci kuma sai in dauka babur daga du inda nake. Kira babur ko. Na taba ji ana cewa idan mutum zai zo unguwarku sai dai ya hawo babur, ko kuwa sai dai ya hawo keke napep. Ashe dagaske ne? Ai, yanzu du ranar da zan, zan kawo gidanku dole ne in hawo babur kenan ko? Ko keke napep ko? Daga idan zaki kawo gidanmu, daga gidan ku zaki iya hawo babur daga gidan ku har zuwa gidanmu. Ba dai sai kin sauka a hanya kin sake hawan wani ba. Ko ko zaki iya amfani da wannan app ɗin da ake kira Uber idan baki da shi zaki iya, uh, zaki iya neman ta a intanet zaki samo ta ana kiranta Uber. Sai ki sa shi a cikin wayanki, sai ki nemo zaki sa inda kike za a kuwa aiko miki da mota da kuma direba da.

Me kake yi duk lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Idan ina waje ne sai in fara guduwa don in tafi gida idan bani da nisa da gida. Amma kuma idan inda nake yayi nisa da gida kuma ruwan sama na zuwa sai in nema wurin ɓoya ko shago ko wurin da ake saida abinci sai in shigo. Ko dai duk inda ake saida abu sai in shigo in roƙa in boya ruwa. Idan ruwa ya tsaya ko kuma ya gama faɗuwa sai in kama hanyar gida. Wani lokaci kuma idan ina gida ne kuma ruwa na zuwa sai in fito in duba ko anyi shanya. Idan akwai kayan da aka shanya a waje sai in kwashe su, in shigar da su a cikin ɗaki ruwan sama don ruwa ya shiga ciki. Idan kuma nayi nisa da gida kuma ruwa na zuwa sai in kira duk wanda na gida sai in kira su a waya su fita su duba ko menene aka shanya a waje. Idan an shanya a waje sai in gaya musu su kwashe duk abubuwan da aka shanye a waje su shigar da shi a cikin ɗaki. Sallin nan, idan za yayi ruwa kuma idan ina da lema sai in buɗe lema na. Duk lokacin da babu iska sai in bude lema na. Idan ruwan kuma bai yi, bai fadi da ƙarfi da yawa ba sai in buɗe lema na in riƙa tafiya a cikin lema. Wani lokaci kuma idan ina buƙatan in iso gida da sauri kuma ruwan babu, bai fadi sosai ba, akwai wani hulla da nake da shi anyi shi da leda ne sai in rufe shi kuma a cikin ruwan sama sai in buɗe lema na domin ina da lema a cikin mota sai in buɗe lema, in gudu in shiga cikin gida. Haka nake yi a duk lokacin da ruwa yake zuwa. Idan kuma ban yi nisa da gida ba sai in fara guduwa zuwa gida don kar ruwa ya taɓa ni sai in gudu in tafi gida kafin ruwa ya fara faɗuwa. Wani lokaci kuma idan ruwa na zuwa sai in kirawo mai gadin mu ya shiga cikin ɗaki don yana zama a waje ne don kar ruwa ya taɓa shi sai in kirawo shi ya shiga cikin gida saboda kaɗai ruwa ya taɓa shi. Babanmu baya son ruwa ya dinga taɓa shi. Haka duk lokacin da ruwa yana zuwa duk wanda na gida sai a buɗe masa ƙofa don ya shiga ya ɓoye don kar ruwan sama ya taɓa shi. Haka muke yi a gidanmu. Bamu son ruwa ya taɓa kowa. Dakata duk lokacin da ruwa yana zuwa muna tabbatar da cewa kome yana nan a daidai ce don kada ruwa ya taɓa kome a gidanmu. Kefa Sadiya, me kike yi duk lokacin da ruwa yana zuwa? Kina guduwa gida ne ko kina ɓoye wa duk inda kike ne? Ai, kina ɓoye wa duk inda kike ko yana da kyau don idan ruwa ya taɓa jikin mutum sai ka ga mutum ya.

Yaya kake gaishe wa mutane? Ta yaya ne kake gaisuwan mutane idan ka haɗu da su? Idan na haɗu da mutane a hanya, ina gaisuwan su kamar mutanen da na waye su, sai in gaishe su na idon sani. Kamar, ina wuni, yaya kuke, yaya gajiya, yaya gida, ya mutanen gida, yaya aiki, yaya iyayenku, yaya anguwanku yau, kuna lafiya ko? To na ji da dadin da na ji daga wurin ku. Idan ko na haɗu da mutanen da ban waye su ba a kan hanya sai in ce ina wuni, ya gajiya, shikke nan na gama gaisuwa ke nan. Idan ko a gida na ne muka haɗu, idan na so in gaishe mutane a gidan sai in ce ina kwana, lafiya, ya gajiya, ya kun kwana lafiya, kun iso lafiya, ya tafiya, ya ku ka bar mutanen gida, kun bar su a cikin koshin lafiya, yaya 'ya'yan ku, yaya aiki, yaya sabon shekara, kuna lafiya ko? To idan amma idan na haɗu da mutane da na waye su a inda bai kamata ba, bana gaisuwa sai in juya fuska na wani gefe don kada su ganni. Don na san da cewa idan suka je gidanmu za su je su gaya wa babana. Da haka idan na haɗu da su a inda bai kamata ba bana gaisuwar su. Amma kuma idan muna tsakiyar mutane, idan ya kamata in je wurin sai in je in same su in sunkuya ko ku in durkusa ina musu gaisuwa. Sai su ce ai yarinyar nan tana da biyayya, tana da ladabi sosai. Saboda idan na rusuna na gaishe su. Haka ne a gidan mu ma idan za mu gaishe babanmu sai mu rusuna mu gaishe babanmu. Idan za mu gaishe mamanmu muna rusuna wa ma mu gaishe mamanmu. Haka muke yi idan ko ba mu rusuna ba to gaisuwan ai Bata gaisuwa mutanen da sun girme ni sai in rusuna ko babana ne ko baba bana ba sai in rusuna in gaishe su. Don wannan tana da kyau tana nuna tarbiyya ke nan.

Ina kake tofa miyo? A ina ne kake tofa miyonka? Shan kana tofawa a jikinka ne, ko kana tofawa a ƙasa, ko kana tofawa a sink, na toilet, na bayan gida? A ina kake tofa miyonka? Ni kam idan ina so in tofa miyo, sai in je waje, in je in tofa. Idan ko ina waje ne, sai in tofata a waje. Idan ko muna zama a wuri mai kyau ne, sai in tashi in je can da nisa in je in tofa miyo. Idan ko ina bayan gida ne ko wurin wanka, sai in tofa miyo na a wurin. Sannan in debo ruwa in wanke ta. Haka nake tofa miyo na. Idan ko ina cikin ɗaki ne, sai in gudu in je waje ko ko in gudu in je wurin wanka, in je in tofa miyo a wurin, sai in debo ruwa in wanke ta. A lokacin da nake da ciki, ina tofa miyo sosai. To idan na fita na je waje, kamar na je yawo ko na je wani wuri a tsakiyar mutane, sai in rike ɗan leda ko ɗan roba, sai in rika tofa miyo a jiki. Don idan ina cikin mota, idan ba rike abin tofa miyo ba, zan amai duka a cikin mota. Saboda warin mai na damina. Da haka duk idan ina cikin mota ina tafiya mai nisa, sai in rike ɗan roba ko ɗan leda, in rika tofa miyo a jiki. Ina tofa miyo a jiki kowane lokaci sai in rika tofa miyo a ciki don kada, umm, in yi amai a cikin mota. Da wurin sujada ne, nakan je waje ne in je in tofa miyo. Domin idan na rike miyo ma a bakina bana iya magana, sai dai na tofa miyon nan. Da haka ne na fi son in rika to-tofa miyo a waje. Bana tofa miyo a cikin ɗaki. Amma na taɓa ganin wata, miyo kawai a jikinta take ta zubawa. Ba ta tofa miyo a gefe ko a waje, sai dai ta rika zubawa, zubawa a kan jikinta. Sai ka gan riganta a gaba duk ya jike. Duk riganta sai ka gan riganta duk ta jike duk da miyau. Ba ta tofa miyo sai dai ta rika zuba a kan rigunta. Wannan kamar tana da ciwo ne, ciwon tofa miyo a jiki. Shine suke da shi. Da haka idan na gan wannan, sai in rika ce mata ta tofa miyo a waje. Ko ko in nemo ma mata Wata mata mai ciki ma na gan ta, ta ɗauki roba, tana ta tofa miyon ta a cikin roba. Haka ita ma tana yi domin idan ba ta tofa miyo a cikin roba ba, za ta yi ta amai. Da haka ne miyon ta a cikin roba take tofawa.

Kana amfani da sauro net? Ha wannan tambayan, tambayan na nufi kana amfani da gidan sauro? Haka muke cewa da hausa gidan sauro ba sauro net ba. Gidan sauro shine ake amfani da ita, a sa a kan gado sai mutum ya kwanta a ciki domin ya tare jikin mutum daga, ah, daga sauro da daddare ko ma da rana ma. Domin sauro suna damun mutane sai dai su ciji mutum. Idan suka cije ka sai su sa maka wani ciwo ana kiranshi malaria. Idan su sa maka ciwon nan sai ka fara ciwo, ka fara zazzaɓi dole kuma ka je asibiti a je a gwada ka. Sannan a ba ka maganin da zai kashe wannan cutar malaria a jikinka. To amma idan ba ka so ka yi ciwo sai ka riƙa kwana a cikin gidan sauro nan. Duk mai gudun cizon sauro yakan saya gidan sauro ya sa a kan gadonsa sai ya shiga ciki ya kwanta domin tare jikinsa daga cizon sauro. Ni ma ina da wani gidan sauro mai kyau da mama na ta ba ni. Wannan gidan sauro inda aka yi shi yana da kyau sosai. Mama na ta yi mun wannan gidan, ta ba ni wannan gidan sauro. Ta siya ne sai ta ba ni shi kyauta. Gidan sauro nan yana da kyau sosai. Sai in buɗe ta, in shifiɗa ta a kan gadona sai yana nan sai ya buɗe kamar tent. A sashi akan gado kenan. Idan zaka kwanta sai ka buɗe ta sai ka shiga ciki sai ka kwanta don kada sauro su cije ka. Wannan gwamnati ma suna raba gidan sauro kyauta, eh, ma al'umma ko mutanen ƙauye sai a raba masu gidan sauro kyauta domin su rika kwanta a gidan sauro don a rage cizo a kuma rage cutar malaria da ke dama mutane. Cutar malaria yana kashe waɗansu mutane. Idan ya yi yawa a cikin jikin mutum sai ka gan mutum ya yi ciwo har ya mutu akan cutan malaria. Da haka ne gwamnati suna, ah, tannada wa al'umma gidan sauro. Mutanen da basu iya siyan gidan sauro sai a basu kyauta don su riƙa kwanta a cikin gidan sauro don a rage, ah, mutanen da ke mutuwa a malaria. Da haka ne, da haka ne kuma an, an taimakawa mutane sosai har mutane yanzu basa mutuwa sosai kaman da akan ciwon malaria. Wannan gwamnati ta yi da kyau a kan wannan. Gidan sauro yana da kyau sosai. Waɗansu kuma idan suka karɓi gidan sauro nan sai ba za su yi amfani da shi ba. Sai su je su yi amfani da shi a gona. Waye nan mutane idan aka kama su ana kai su wurin 'yan sanda, 'yan sanda kuma za su basu tara sai su biya tara. Domin an basu gidan sauro domin su rinƙa kwana a ciki ne ba dai domin aikin gona da shi ba. Waɗansu kuma sai su yanka shi suna sayarwa. Masun siyan soso sai su saya suna amfani da ita, suna wanka da shi suna wanki da shi. Wannan ba shine an niƙa ce a yi amfani da gidan sauro ba. Anyi gidan sauro ne domin kwanciya a ciki ba domin, ah, wasa da ita a inda a hany Da haka ne gwamnati ta riga ta ce da cewa idan aka kama mutum yana amfani da gidan sauro a halin da bai kamata ba, za a kama shi kuma sai ya biya tara.